A wurin aiki mana ana sa yunifom? Eh lalle ana sa yunifom, ni ba zan so, amma ni ban aiki yanzu. Amma in za a ce ina aiki, zan so a ce wurin aiki ma ba a sa yunifom saboda kayan yunifom kotun can a makaranta ban san shi. Ban son sa yunifom, gaskiya tsaka ni da Allah. Amma ka ga kamar a yadda muke a jami'a, a jami'a yanda ba a sa yunifom kowa yadda kayi irin wacce yake so yake sanyawa, kowa zai sa kayayyaki mai kyau, tufafi mai kyau. Ka ga a ce yunifom kullum a ce kai kaya kala ɗaya ake ganinka jiki. A ba mu iya sanin ko kai fine boy ne ko kai ba fine boy bane. Amma a ce kai kullum kaya kala wacce ka fi so kake sanyawa ba sai lallai wanda makaranta su ka baika ba. Yauwa, irin wannan ya fi kyau haka. Amma a ce kullum ka yi kaya ɗaya kawai ake ganinka da shi, yunifom kawai, ya yi yunifom daga yunifom sai yunifom ba a ganin komai kuma, a'a hakan bai yi ba gaskiya.

Ina son cin abincin titi mana. A'a, ai abincin titi shi abinci ne wanda shi ne ainihin abincin asali. Ya irin abincin da lalle ba shi za ka iya yi a gida wa ba, kayan shi a gida. A ce abincin da ba ka iya yi a gida shi ne abincin titi. Yana da abinci a baka, abinci na gida daban na titi daban. Kuma kaga abincin titi daɗi ne daban dana gida. Dan abincin gida aka yi shi ne da daɗi kaga akan wanke hannu ne da kyau. Kaga waɗanda ake yi gidanmu sukan yi abincin ne in ka ci kaima zaka ji daɗi. Ka ci ka yi bacci ka danganta masu kuɗi saboda abincin ba dai daɗi ba. Dan duka wa yanda ke gidanmu daga kan mazan har matan kowa ya iya abinci, dan kowa an hore mu ne daga iya yin abinci. Ba ma da kyau yin abinci a gidanmu. Daga masu aiki a kan waɗanda ke gidanmu bamu da ma'aikata muma muke yin komi da kanmu. Bama wani kaga a cike wani wai a samu wani yaran aiki su zo suna mana a'a ba, a haka a gidanmu. Kowa yana aiki wannan yayi wannan, wancen yayi wancan. Kaga hakan yana da kyau.

Eh, aƙalla rubutuna dai ba zan ce yana da kyau ba dan kowa da abin da yake ce ma yana da kyau. Amma in dai ta ni ne za a ce min ko ni in duba rubutu ta in ce ko tana da kyau ko ba ta da kyau, ni zan ce rubuta ta tana da kyau gaskiya tsakani da Allah. Maganar wai in ce in kalli rubutuna in ce ba kyau, ba ta taso ba, ba ta tasowa ko yau ko gobe ko jibi ko yaushe ne ne, ka tambaye ni ko ka duba cikin takarda ta ka nuna min rubutu ta, ka nuna min handwriting ɗinta, ni zan ce maka rubutu ta ba dai kyau, mugun kyau gare ta. Kyab bala'i kai, kyau sosai kan. In ka ji kyau ɗaya yake nan daga cikin abin da yake cikin hannuna, kyan rubutu gare ni ne. Wa wannan wai wani ace wani wai wani ko rubutuna na da kyau. Wannan tambayan ai tambayan cin kai ne. Tambayan cin kai ne. In ba tambayan cin kai ba mai zai kawo ka tambaye ni wai rubutuna yana da kyau, rubuna dai ba ƙaramin kyau garai ba, kyau sosai kai. Irin rubutun nan da zaka gani a cikin talla ana sawa a cikin fim. Irin su kenan. Ka ce kwamfuta ta rubuta su ko na'ura ta rubuta, ta yi irin wannan hannun a rubutun hannuna ɗin nan. Gaskiya ba za ta yi wannan kyau ba gaskiya ko Allah ya gani. Dan irin rubutu kowa da yanda yake san rubutunsa. Kuma ni yanda ni na wa take, ni tana min kyau sosai gaskiya tsakani da Allah.

Muna da bokiti, bokiti kusan guda goma ke gidanmu ko fima. Ma zan ce goma de, aƙalla goma ne muke da shi. Kuma muna da wasu wa'anda ba ma anhwani da su. Cikin gomamma ba duka ake anhwani da su kullum ba. Amma dai muna da bokiti sama da goma cikin gidanmu, ban iya ƙidaya su gaba ɗaya. Amma dai aƙalla a ce a total gaba ɗaya bokitan da ke cikin gidanmu sun kai kamar guda ashirin da biyu. Amma irin wa'anda ake anhwani da su, kamar guda takwas haka aka fi amfani da su kullum kullum. Don ba kullum ake amfani da bokiti ba. Aikin bokiti in ya zo sai ayi aiki da shi. Amma in ba aikin bokiti ka ga ba kullum ne ake anhwani da shi ba. So, saboda haka sai a bare shi, a baro shi inda ya kamata. Ka ga an bar bokiti ba anhwani da shi ba, duk lokacin da aka so anhwani da shi sai azo a ɗauka ayi anhwani da shi. Ba maganan wai kullum kullum ka a dinga amfani da bokiti, a ɗauko bokiti ba za a yi anhwani da shi ba, ayi ajiya, a'a ba a haka. In an ɗauko bokiti ayi anhwani da shi wanda kuma ba a amfani da shi a mai dashi sito. Bokitai na da yawa cikin sito, kira wa'anda muke anhwani da shi kamar guda goma dai shi ne yake waje wanda ake anhwani da shi.

Waziri tsutsa yiwa waidan Allah ya tambaya wai kai kuwa makoma wane na yi dashi kusan zama? Nafi son zama gaskiya bisa ga tsayuwa. Wana san tsayuwa. Me zai kawo nan zuci? Me zamu na kusan nan tsayuwa bisa ga zama? Wannan tambayar dacin kai ne. Kuma tambayan cin kai ba a mana. Kaga mu manya ne kuma manya bai kamata ace ana manyan tambayan cin kai ba. Saboda kaga in ka zauna huta wa ka ke amma a tsaye wannan 'yan ƙafafuwa sai sai gaji. Me zai kawo tsayuwa ne ba soja ba sai ka ce soja? Ba aikin soja ba? Ai ni in ka tsai dani kaman kana kanamin horo ne hora ni ka ke. Amma to me zai kawo horon tsayuwa ni da ba soja nake so na je ba? Ina gano ɗan, ɗan, ɗan, ɗan, ɗan bawa a komi ban san wahala gaba ɗaya jiki na yanzu ɗan wahalad da ni yanzu za ka na na bu na har har, na abun gaba ɗaya na, na halara na mumu tse Ban jin daɗin komi, komi ma sai ka ga gari gundari. E, na fason kawai ni in zauna in huta abuna da zama hutun gaskiya. Ban san wani wai da muwa wai ace in tsaya tsayuwan me. Me nake nema a tsaye? Wa na ci ma bashi bashi kutara ko kuma wa nake magadi da zai sa na tsaya gaba ɗaya ba zai bari na zauna ba. Ai wannan maganan bai yi ba.

Eh, ina sanya tabarau amma da kenan yanzu ban sanya tabarau ba, ban san sa tabarau. Tabarau gaba daya ne wanda ni nake wane aikin ne, amma aikin nake sau kunne na yake zauna a bisa nake sa aiki ba na. Wannan katun ban jin daɗin shi, amma katin daɗin kaga in ka kase ka dafa kanka a sirri ka yi mata gwarɗe kwata kwata. Kaza in ba ka mayar ka ga maganan wai ba kamar juna rai babu. Ce zai faru don ce siyasa tabarau shi da ce wanda sarkin maka kai. Ka in ba sarkin maka walba yayi suka yi ka sa tabarau man kullum. Amma wasu lokutan da irin kamar ce muna hutu, sai ga wanda muke hutu tare dai yana da tabarau ga ido na ya cire tu a kawo ni wanda kashi hutu doshi. Kaza in na hutu doshi ni ma sai na haska. Da hutu kaza na hutu da wata a gidan zuwa da zuwa ba. Hutu wanka da wanshi yana da manyan ciƙaƙiƙe maka a gadi da cin daren.